Sau nawa kake rubuta rahoto? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake yin bayanin aikin sa, a ko a wata, ko a sati, ko kuma a shekara, ko kuma a rana. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa ina rubuta rahoton wurin aiki kowane ƙarshen sati, sannan kowane ƙarshen wata kuma ina sake rubuta rahoton. Amma akwai wanda muke rubuto na kowani rana. Duk abin da mutum yayi ranan zai rubuta shi, sannan ya ba wa shugaban mu.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To wannan tambaya ce da ana nufin ana gani ana nufi a tambaya ne ko menene mutum yake yi da yamma kafin yayi barci ko kuma kafin ya kwanta. To in aka tambaye ni, rai ice abin da nake yi na karshe kafin in kwanta shine addu'a.

Kana yin motsa jiki kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana yin motsa jiki ko domin lafiyarsa ko kuma a matsayin abu ne da yake jin daɗin yi. To in aka tambaye ni ne, zan ce ina yin motsa jiki amma ba kullum ba saboda yanayin aikina. Ina motsa jiki ne kowane Asabar amma ba kullum nake motsa jiki ba.

Wane lokaci na shekara kakefi so? Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko wane lokaci ne na shekara ya fi ba ma mutum ɗari ko kuma ya fi faranta ma mutum rai. Yana iya zama ne ko damina, wato lokacin da ake noma, ko kuma rani, lokacin da ake girbi. To ni in aka tambaye ni ne, nafi son rani saboda bana son ruwan sama yadinga, yadinga am hana ni yin wasu abubuwa.

Menene abincin da kake ci da safiya? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane irin abinci ne mutum yake karyawa da safe. To in aka tambaye ni ne, ni na fi son karyawa da shayi da kuma burodi, amma wani lokaci na kan karya ne da ƙosai da kuma koko.

Yaya kake inganta aikinku? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko ta wace hali ko kuma ta wace hanya mutum yake iya yin ingantaccen aikinsa. To in aka tambaye ni, ina cewa ina inganta aikin mu ne ta wurin bin tsari zuwa aiki akan lokaci da kuma tsara aiki kafin a fara. Sannan kuma ina kara inganta aiki ta wurin yin biyayya da shugabanni, kuma ina bin dokoki, ina kuma sa kuzari.

Yaya wurin aikinku yake? To wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko kuma domin ana so a san yanayin wurin da mutum yake aikinsa. To in aka tambaye ni ne, wurin aikinmu muna siya ne da kuma sayarwa da gidaje. Muna iya taimakawa mutum domin ya samu ya kama gidan haya ko kuma shagon haya ko kuma in mutum yanada fili na siyarwa, zamu iya temake shi musiyar dashi ko kuma zamu iya siyan filin. Ko kuma in mutum yana so ya siya fili duk za mu taimake shi domin ya samu fili da takardu masu kyau da kuma takardun da ya kamata.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin sanin abin da yake sa mutum ya ji ƙarfi a zuciya, ya ƙara hikima da sha'awar yin aikinsa da kyau. Wato tambayan ne ana so a sani abin da ke motsa mutum yayi aiki da ƙoƙari da kuma jurewa. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa abu na farko shine albashin da ake biya na. Ina samun lada mai kyau a wurin aikina kuma yana ƙara min hikima, yana ƙara sa mun jin daɗi da kuma murna. Sannan kuma yabo daga shugabana. Shugabana yana yabo na sosai in nayi mishi aiki. Yakan ji daɗi ya kuma, ya kuma nuna mun dace wa ya ji daɗin aikina. Sannan kuma in na gani na samu ci gaba a wurin aiki kaman an ƙara mun matsayi, abun kuma yana ƙara mun ƙwarin gwiwa. Ainihi kuma ni dama dai ina sha'awar, ina da sha'awar irin aikin sosai. To saboda sha'awar aikin da nake da shi, abin yana ƙara, ƙara mun ƙwarin gwiwa.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana ruppe kansa da lema ko kuma mutum yana amfani da lema lokacin da ake ruwan sama. To ni ina amfani da lema lokacin da ana ruwan sama ko kuma zan ce eh ina riƙe lema lokacin ruwa domin yana kare ni ne daga jikewa yana kuma taimaka min wajen hana mura ko kuma sanyi ya kama ni yana kuma kare tufafina da takadduna daga jikewa kuma daga lalacewa. To abin da dalilin da yasa kenan ina riƙe lema lokacin ruwa.

Kana riƙe riga a aljihunka? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana riƙe wata riga da banban da wanda ya sa a jikinsa a aljihunsa, ko domin amfani da ita anjima, ko kuma domin rufe sanyi. Mutum yana iya riƙe riga a aljihu saboda rufe sanyi, ko kuma zai iya rikewa ne saboda ya canza zuwa wani wuri anjima.

Kana bin ƙa'idodin aiki? To ina ganin wannan tambayan dai yana nufi ko mutum yana bin tsarin da aka ba shi na wurin aikinsa, ko mutum yana kiyaye dokokin da aka ba shi a wurin aiki. To ni ina kiyaye ƙa'idodin aikina sosai domin abin yana sa ni in ji dadin aiki kuma ba na son in bata ma shugabana rai ko zuciya. To ina ƙoƙari ne kowane lokaci domin in bi tsarin da aka ba ni. Kuma ina ƙoƙari ne kowane lokaci domin in gani cewa ban karya wata doka a wurin aikina ba. Ina nan dai ina bin tsari zuwa aiki kan lokaci da kuma yin aikina da ya kamata a kan lokaci da sauransu.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To wannan tambaya ce kuma jimla ce da take nufi hanyoyin da mutum yake bi domin tabbatar da cewa aikin da yake yi yana da kyau sosai ba tare da kuskure ba kuma ya kai matakin da ake bukata. Wato ana son sanin yanda mutum yake kula ne da aikinsa domin ya zama mai inganci kuma mai kyau. To in aka tambaye ni ne da cewa ko yaya nake tabbatar da ingancin aikina, to zan ce ina yin wannan tawurare hanyoyi daban-daban. Na ɗaya shine tsara aiki kafin farawa. Nakan tsara aikina kafin in fara saboda duk lokacin da na fara aikin zan ci gaba da yi ne domin kar in yi kuskure. Ba zan yi kuskure ba tunda ai dama na tsare aikin kafin, na tsara aikin kafin in fara. Na biyu kuma fahimtar abin da ake bukata. Kafin in yi aiki ne zan bincike in duba in fahimta menene ake so da ni, menene ake so daga wurina, menene ake so in yi. Sanin umurni ko abinda ake so kafin a fara aiki yana taimakawa mutum wajen yin aikinsa daidai kuma ina kara bincike da sake dubawa bayan na gama aikin. Zan bincike in sake duba sannan in tabbatar na yi aikin yanda ya kamata, in tabbatar na bi doka, na bi tsari mai kyau. Sannan kuma nakan yi amfani da kayan aiki masu kyau. Tun da ina amfani da kwamfuta ne ta wurin aikina to nakan tabbatar kwamfutana yana nan da lafiyar shi. Sannan akwai wuta a kowane lokaci. Ba dai ina aiki sai kayan aiki su lalace ba. A'a, kafin in fara aikin nakan tabbatar da cewa kayan aikina suna da lafiyarsu da kuma ƙarfi sosai. To waidannan su ne hanyoyin da nake tabbatar da ingancin aikina.

Kana iya ba da barkwanci? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya yin wasa ko kuma magana domin yasa mutane su yi dariya ko kuma su ji daɗi. To ana tambayar ne domin a san ko mutum yana da halin nishadantar da mutane ta hanyar barkwanci ko kuma ta hanyar sa su su ji daɗi. To in aka tambaye ni ne, zan iya cewa, eh ina iya, ah, ba da barkwanci wani lokaci domin na san barkwanci yana da mahimmanci sosai, domin yakan iya ne yin mutane suna dariya, suna iya ne rage damuwansu, suna iya kuma ƙarfafa kansu, yana kuma ƙara sa wurin aiki ya yi daɗi sosai, yana kuma inganta sadarwa sosai.

Kana jin kukan zakara da safe? To wannan jumlar tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana jin karar zakara da sassafe. Yawanci ana danganta kukan zakara da farkon wayewar gari ko kuma tashin asuba. To in aka tambaye ni, ina cewa eh ina jin kukan zakara da safe. Kuma abin da ya sa nake jin kukan zakara shine yawancin lokaci zakaran ne yake nuna mun da cewa gari ya waye. Wani lokaci kuma yakan taimaka mun wajen faɗakar da ni da safe domin in je yin wasu ayyuka.

Wane irin tufafi kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin sanin irin kaya ko kuma tufafi da mutum yake so ya sa ko kuma ya yafa a jikinsa da yake sa shi ya ji daɗi. Ana amfani da ita ne ta wajen fahimtar zabin mutum ko kuma salon sa ko abubuwa da yake jin daɗi a rayuwa. To ni in aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son tufafi na kamar riga da wando wanda aka yi da auduga. Na fi son shi ne domin yana tare sanyi yana kuma rufe ma mutum jiki da kyau kuma ga kauri ga kyau. Saboda haka yana sa ni in ji daɗi duk lokacin da na sa shi na kuma yafa mayafi.

Wani launi labulenku suke? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wani kala ne labulenmu ko na gida, ko na taga ko kuma na kofa suke. To labulai ana amfani da shi ne domin ko a rufe kofa ko kuma a rufe taga na gida ko kuma wasu suna amfani da shi su rufe taga ko na wurin aiki kaman asibitai da sauransu. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa labulenmu na gida suna launi ne na ruwan ƙasa. To mun sa ruwan ƙasan ne domin ya fi gyara ɗaki sosai kuma yawancin lokaci baya kama datti sosai.

Wane launin tawada kake amfani da shi? To wannan tambaya ce da ake yi ne domin sanin irin launin tawada da mutum yake amfani da shi. Wato tawada na nufin ruwa ko sinadari da ake amfani da shi wajen rubutu ko zane ko yin alamar wani abu a takarda ko a wani abu. To tambayar tana nufine ko wanne ne, wane launi ne kakefin amfani da shi a aikin rubutu ko zane? To in aka tambaye ni, ni nafi son amfani da launin baƙi ta wurin amfani, ta wurin rubuce-rubuce. Na na yau da kullum. Sannan kuma nafi son launin baƙin domin yafi fitar da karatu sosai. Yakan fi kuma fitar da zane da kyau saboda ɗalibai su gane duk abin da mutum yana ƙoƙari ya nuna musu. Kuma yana ƙara taimakawa mai karatu ya gane abin da aka rubuta. To wasu sukan iya amfani da launi kaman shuɗi. Sannan kuma kaman malamai sun fi yin amfani da launi ja ko ta wurin ba ɗalibansu wani, wani, eh wani rahoto ko wurin ba ɗalibansu wani lada na abun da suka yi da ya kamata ko kuma ya dace.